Eh a gaskiya nakan ba da ra'ayi a aiki a lokacin da aka buƙaci ra'ayina akan wani zance da ake yi, amma idan ba a buƙaci in yi magana ba, nakan yi shiru in saurara in fahimci me ake magana a kai. Sa'annan idan suka buƙaci ra'ayina, nakan natsu in ba su takaitaccen bayani akan abin da na fahimta.

A lokutan da na fi so a cikin shekara su ne suka haɗa da lokacin damina da lokacin kaka, wato lokacin sanyi kenan. Sa'annan kuma sai ita lokacin da zafi ta ɗan fara ba da ƙarfi ba.

A'a, gaskiya bamu da Wi-Fi a gida amma eh, abokanaina suna da Wi-Fi. Sa'annan kuma nakan yi connecting da Wi-Fi nasu don in samu in yi wasu uzurorina a lokacin da data na yayi ƙasa. Sa'annan kuma ina tanadin nima in samu wannan Wi-Fi idan na ga yana da inganci sosai wurin network.

A nakan jira a layi a da haƙuri, da juriya da kuma a sa ido in ga cewa an yi abin da ya kamata a lokacin da nake layi. Dan wasu ba su son su jira sai su je su sha gaban ka. So nakan natsu idan ina kan layi.

Eh ina siyan kaya a yanar gizo musamman na yi hada-hada da AliExpress. Wasu anan na yi hada-hada da Alibaba. Akwai AliExpress akwai Alibaba Express sa'annan kuma Temu na yi alaƙa da su sosai. Sa'annan kuma na ji daɗin siyan kayayyaki a can.

Eh, ina karanta jarida. Musamman, ah, labaran jarida da suka, ah, ake sakawa a waya, ina karanta su sosai. Sa'annan kuma idan dama ta samu, nakan karanta jaridar hannu. In ga me yake faruwa a wannan lokaci.

A yanayin da na fi so a gaskiya ita ce yanayin shiru, ka kasance babu hayaniya. Sa'annan ka kasance iska mai daɗi yana busawa. Sa'annan ka kasance ina ɗan nishaɗi ta hanyar ɗan kallo haka ko kuma ta ɗan dangwale-dangwale a waya.

Eh, ina iya ba da barkwanci musamman idan ina tare da iyalina da kuma abokanan arziki. Naga ba a nishaɗantu ba sai in ɗaɗɗauko wasu ko in ce wani wasan barkwanci don in sa mutane dariya da kuma jin daɗin zama.

Eh ina amfani da ajiya a yanar gizo sosai sosai. Wannan abu ne wanda nake alaƙa da shi, ba yau ba, ba jiya ba, A gaskiya na kwana biyu ina amfani da ajiya, ko in ce ina ajiya a yanar gizo saboda na aminta da shi.

A gaskiya hayaniya ba abu bane da nake so dan yakan sa ni ciwon kai ya kuma sa ni ina jin wani damuwa a jikina. Shi yasa bana son hayaniya. Na fi son yanayi wanda yake yanayi ne na shiru da kuma busawar iska mai aminci.

Eh, ina bin ƙa'idojin aiki. A duk lokacin da aka sharɗanta mun sharuɗoɗin aikin, nakan kiyaye inga cewa na gudanar da ayyuka a yanda ake son a gudanar da shi don guje wa saɓawa yanayin aiki.

Adadin rubuta rahoto na ya danganci abun aikin da ya samu a wannan lokaci, amma in dai rahoto ya kama ko da sau dari ne in har akan aiki ne zan rubuta shi cikin aminci ba tare da gajiyawa ba.

Nakan magance matsaloli a wajen aiki ta hanyar fahimtar inda matsalar ta fara. Wannan shine mataki na farko sa'annan wa ya jawo wannan matsala. Sa'annan kuma in yi la'akari da an taɓa samun irin wannan matsala a baya, yaya aka magance shi, sai ni ma in ɗaura nawa in yi ƙoƙarin magance wannan matsala da aka samu.

A gare ni rana mafi kyau a mako ita ce ranar Jumma'a, da kuma duk wata rana da ka bijiro wacce take tattare da alkhairu da kuma kariya daga Ubangiji. Amma tabbas ranaku ranaku ne, ranaku na alkhairi amma musamman ranar Juma'a ta fi mun alkhairi sosai sosai.

Nakan duba saƙonni a aiki a duk lokacin da na ji alama, alama ya sauka a wayata ko kuma a kwamfutata, sai na yi ƙoƙari na je na buɗe in ga wane saƙo ne don gujewa, don gujewa maida saƙo akan lokaci.

A cikin kayan marmari waɗanda na fi so sun haɗa da rake, kankana, inabi da dai sauran su. Sa'annan kuma naka ina son lemu shima, ina son ayaba, ina son gwanda, ina son abarba.

Na fi son tufafi fari da kuma bulu wanda ake kira da sky blue kenan. Sa'annan ina son brown, ina kuma son baki mai, mai, mai ɗigo fari-fari a jikinsa.

Aksari nakan wanke kayayyakina ne a, a ranakun da babu aiki don in samu in maida hankali sosai wurin wanki. Sa'annan kuma wani lokacin yakan kama a ranakun aiki wanda na ga cewa ban gaji ba, nakan iya kuma wanki.

Lokacin da nake wanke kayayyaki shine lokuta wanda suka haɗa da lokaci da na ga cewa babu gajiya a jikina. Sa'annan kuma ya kasance ba ranar aiki ba ne. Nakan yi ƙoƙarin wanke kayayyaki. Sabida haka waɗannan lokuta ina amfani da su wurin wanke kayayyaki. Musamman idan dai na ji bangaji ba ko da ranar aiki ne amma na fi, na fi wanke kayayyaki a rana, ranakun da babu aiki.

Ah, ina amfani da apps da suka haɗa da Google-- Gmail, watau Gmail app ke nan wurin maida sakonnan Gmail. Nakan kuma yi amfani da WhatsApp, ina amfani da Facebook, ina amfani da Messenger da dai wasu, ah, apps da suke da mahimmanci wurin maida sakonni.